Eh, ya danganta gaskiya. Ba kowane lokaci bane nake son bude taga. In bama ya zama dole ba bana son buɗe taga a ɗaki saboda dalilai na tsaro, na fi son na bar taga a rufe, domin komi kan iya faruwa idan ka bude taga ka bari, musamman ka bude taga ka bari sai ka yi bacci. Musamman ma da dare, to za a iya samun matsala, sai miyagu su zo su bi ta nan su maka ɓarna. Don haka bana son barin taga a bude. Tagan ɗaki musamman ɗakin kwana. Amma idan zafi yayi zafi, idan wuri yayi zafi, na rasa abun yi to ina buɗe amma sannan kuma bana bacci. Toh idan na san wai taga tana bude bana bacci. Amma asali bana son bude taga. Bana son in bar tagan ɗaki a bude. Ina son tagan ɗaki a rufe.

A gaskiya yana da ɗan wuya in iya gaya maka ga cewa ina amfani da waya na sau kaza. Domin ina amfani da waya na sosai, da shi nake aiki. Aiki na da shi nake yi. Saboda haka yana da ɗan wahala in gaya maka cewa, eh, eh ina amfani da waya na sau kaza, sau kaza ne, a'a. Babu shakka zan iya a rana, wata rana zan iya aiki amfani da waya na sau ashirin ma, a wata rana fiye da haka. To ya danganta da ranar. Eh amma dai ba zan iya ce maka takamaimai. Ga sau nawa nake amfani da waya na ba.